Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Eh gaskiya ya danganta da wajen mene ne. Idan waje mai muhimmanci ne, ni na kasance mutumin da ba na so a jira ni. Kagane saboda haka zaka ganni naje wajen da wuri in tabbatar ina kan gaba saboda ni daka jirani gwara fa ni najira ba wai dan ban san darajar kaina ba. A'a wannan psychology ne da yake mun aiki tun daɗen daɗewa kuma ina jin daɗin haka. Ka ga bazaka ce na wulaƙanta ka ba saboda ni ma na san yadda bana jin daɗi idan mutum ya ajiye ni ina jiransa. So me makon kai ka jira ni sai ni in jira ka. Ka ga a wannan sense ɗin? Dole idan ka zo ka girmama ni ka san mutunci na domin ban wulaƙanta ka ba. Abubuwa makamantan haka. Yanzu ka man misali idan sallah zan je. Wasu lokutan, wa iyazubillah, i am very ashame to say it, na kan yi wannan kuskuren. Ba na zuwa da wuri ba kuma wai yi dan wani abu ba saboda duniya takan shagaltar da mu. Ɗan adam ajizi ne Allah ya yafe mana. Amma yanzu fa in gidan ball ne zan iya tafiya minti talatin kafin a ta yar saboda yadda nake jin ball. A'uzu billahi. Ko daɗin ji babu wallahi. Zan je da wuri wuri minti talatin fa kafin a fara ball. Ya danganta nama da wane irin wasa ne. Amma sallah, innalillahi sai an tayar nake shiga. Gaskiya dole in canja hali na. Wannan magana ka sa na yi wa kaina faɗa. In sha Allahu zan gyara domin hakan bai dace ba kuma ba aikin da ya kamata musulmi yayi ba ne. Wannan ya shige ni gaskiya. Astagfirullah.

Mai tambaya ya ce, kana fi son tufafin auduga ko siliki? Idan na fuskanci tambayar abin da yake ƙoƙarin faɗa shi ne, ka fi son tufafin auduga ko siliki? Wanda magana ta domin Allah duk inda aka je a matsayina na musulmi kowa ya san mun fi son auduga, musamman ma namiji. Mun fi amfani da auduga domin akwai abubuwa da dama da ya sa ba ma amfani da siliki. Dalilai barkatai especially abin da ya shafi addini. Wannan ya sa ba ma aiki da silk. Munfisan amfani da auduga domin munsan darajar auduga da kuma daɗin ta to ni kuma ba haka ba ma. Ba na jin zan yi amfani da silk ɗin saboda santsi zai yi a jiki. Ni kuma na fi son kayan da na saka zai zauna a jikina yayi cif-cif. Idan aka yanka shi in aka goge kai ka ga ya tsaya yayi kyau a jikinka dan-daram dam kamar ya ƙara kyau ne. Amma irin waƴancan koya ka zauna yaɗon gogu da wani abu sai fara zazzarewa. Waƴanan dalilai na ni gaskiya ba na so ba. Sannan kuma shi siliki abu ne da mata suke sawa a musulunce ba maza ba. Don gaskiya maza ba kyau su ado da siliki. Ni dai ba na sha'afa ba. Yauwa don ka ga ba a sa zinare ba a sa, eh, ire-irensu da su siliki. Irin waƴannan kayayyakin akwai dad damansu wanda addini ya haramta wa namiji ya saka a matsayinsa na musulmi. Amma dai koma dai mene ne? In sha Allah hu za a yi ƙoƙari a gyara. Yawwa sannan ina amfani da wannan dama in ƙara jaddada ma nafison amfani da auduga dan duk abin da aka ce na auduga ne ko zafi jikinka in ka saka baya yi kuma zai dinga ɗan tsotsa gumi idan ka yi. Abubuwa makamanta haka. So dalili da dama ka fi shan iska ma in ka saka auduga.

Mai tambaya ya ce, "Yaya dangantakarka da abokanan aiki?" toh, a matsayina na ɗan adam kuma namiji nakan ware dangantaka ta da abokanan aiki da kuma dangantaka ta da iyalai na waje mabanbanta sai dai ko a wajen aiki akwai wanda zaku shaƙu, zaku dinga zama kuna hira. To ire iren wannan dole sun san ɗaya zuwa biyu daga cikin harkar rayuwata yauwa ko kuma ma sun san abubuwan dai makamantansu. Saboda haka ina da dangantaka mai kyau tsakanina da abokanan aiki. Dan ni gaskiya in ka ga mun yi faɗa da mutum akan aiki ne. Maybe baya son yai aikin yadda ya kamata. Ni kuma na tsani mutum in ga yana lallan ƙwasa a aiki. Mu yi aiki, mu gama, kawai mu je mu huta. Amma hutawa ne. Domin aikin nan fashi ya kawo mu. Kuma idan kamfani ne da kai, kai ma baza ka so ka ɗau wani aiki ya ƙi yin aikin ba, ya dinga ha'intarka ba. Wannan shine kawai yake haɗani faɗa da mutane. Amma in ba haka ba, ni lafiya allo. Dan duk abinda zaka ce mun yi faɗa da kai sai dai ka ce akan aiki ko kuma na gaya ma gaskiya. Na ma faɗa. Ama harkar rayuwata da takka ba ma sa haduwa balle har muyi faɗa akan rayuwa kuma nakan karanci mutane kowa da yanayin yadda nake mai magana. Sai kamar yadda na ce, muna zaman lafiya da abokanan aikina. Domin akwai waɗanda har gidansu nake zuwa akwai waɗanda suma har gidana suna zuwa a zauna in dufa mana abinci mu ci, mu sha. In siyo mana lemo mu sha. Zaka ɗauka fati muke yi ko ba wani fati. Kawai dai an kwana biyu ba a haɗu ba. Maybe shift ɗinmu ba ɗaya ba. Wasu kuma shift ɗin namu ma ɗaya amma dai ba'a samun lokaci da za'a yi hira kamar irin wannan a raƙashe a ɗan yi rawa ko kuma a tafi a ɗan yi wasu abubuwan dai. Kasan sai maza ko kuma matan ma dai, kowa da irin sallon sa. So wannan yasa wani lokacin ake samun wannan akasin.

Mai tambaya ya ce wayarka tana daidaita haske da kanta? Idan na fuskanci tambayar yana nufin tana ragewa ta ƙaro yanayi na hasken wayar a lokuta mabambanta kamar da rana da safe ko kuma da dare? Eh wayata tana yin wannan abu. In ka ga na cire to saboda hasken ne yana raguwa kuma a lokacin da nake buƙatar haske. Don wai wani iskanci na waya baya tashi rage haske ba sai sanda gari yayi haske. Maimakon ta ƙaro in kana cikin haske hasken ta ya ƙaru? Sai ta ƙaru sanda ka ke cikin duhu sanda kake cikin haske kuma sai ta rage. To taya za'a yi a gani. Ire iren wannan ne yake iya sa ni kawai in cire ta daga irin wannan yi da kan nata. Amman in ba haka ba amfani ita da kanta ta yi ya fi daɗi. Domin wani lokacin ba za ka tuna ka rage hasken ba sai abu ya fara ma ciwo a ido. Ka ga kenan idon ka ya fara samun matsala ka fara illata shi. Wani lokacin kuma a haka za ka yi bacci ta fi shan caji. Domin kuma mu kaman yanzu mu a Najeriya muna kula da waya mai shan caji. Ba komai ba saboda yanayi na rayuwa wuta wahala take yi. Dan ni rabona da in ga NEPA da ido na taur. Ba'a rantse rantse kawai gaskiya. Bawai ba haske ba wuta ba ga. Sannan a kamfani ko da yaushe ina caji amma in shiga gari in ga NEPA ba buƙatar in yi dogon surutu. Maybe ina ga tafiyar da na yi ne kwanan nan shine na ɗan ga wuta a kogi state, Lokoja ke. Amma banda haka zan iya cewa ni rabona da in ga NEPA lantarki na kusa wata biyar in ma ban fi ba. To bana inda in NEPA take. Kaga kenan ni bani da buƙatar ta dole in kula da duk abun da yake shan caji. Wannan dalili ne ya sa nake barin wayata ta ringa ƙaro haske tana ragewa da kanta saboda ya fi daɗi. Za ka samu lafiya lafiya tana daidaita kanta. Kuma ita ma kamar ta fi yin sauri lamarin ta sam fu ba da abin da take so ita kanta. Wannan yake faruwa.

Tambaya ta gaba take cewa kana fison hawan matakala ko lift? Fa'iyazu. Billahi. A Najeriya ma wannan saɓo ne wannan tambayar. Eh ina son hawan lift, amma in ma ka gaya ma ga gaskiya matattakala nake hawa. Ba wai don na fi son ta ba, sai don ba mu da, eh, ita lift ɗin. Ko a wajen aikina ina da benaye da su ke sun kai meters sosai a sama. Amma duk nisan building ɗin nan haka za ka hau shi da matattakala. A mamatse ka juya ka kalli gabas ka miƙe ka hau, ka ƙara juyawa yamma ka miƙe ka hau, ka koma gabas ka juya ƙe. Ka hau, da haka da haka har ka kai can sama. Ma'ana kayi gaba kayi baya kamar zig-zag yana tafiya. Ah, ita matattakala. Haka har ka kai. Wannan dalili ya sa na tabbatar ma, bana jin daɗin tsani amma ina hawa tsani tun da ya za ayi. Mu ma ƴan adam ne kuma abin da muke da shi dole dashi zamuyi amfani. Kuma idan ka duba da dama kamfanunnika ba za su sa ba saboda shi ma wancan yana buƙatar maintenance. Shi kuwa bene ba ruwan sa da maintenance. Ba ruwan sa da a sa mai oxygen. Ba ruwan sa da a yi mai abubuwa da dama. Wannan ya sa wasu da dama ba sa sawa. Kuma ni ba wai damuna yake ba saboda na riga na san babu. Amma zan so a ce lift aka sa. Amma saboda abun ya zama fitina sai muyi ta haƙuri da wanda aka saka. Allah kuma ya kai mu lokacin da za mu je mu ma inda aka sa lift. Kai, gaskiya ba zan iya jira ba. In ganni na shiga lift tana ɗagawa da ni. Piyan, piyan, piyan irin ta glass ɗinnan ina kallon ko ina. Dama da hauni cikin nutsuwa. Masha Allah, malam Alhamdulillah. Wagga lamari zai mun daɗi. Kai, Allah ya kai mu ranar, da mu ma za mu shiga wata lift ɗin mu ji daɗi. Na fi son hawa lift gaskiya amma bani da shi don ban taɓa hawa ba ma a rayuwata.

Tambaya ta gaba take cewa, shin kana fatan cin yawa? To abu ɗaya nake so in fuskanta anan menene cin yawa? A Hausa bamu da wani kalmar cin yawa sai dai ci gaba, ci baya, ci da yawa, haɗama kenan ko sai kuma cin gaba. Abubuwa dai makamantan haka harkar da za a ce ka ci gaba a rayuwa. To idan ita ake nufi, ina buƙatar ci gaba mana. Kowa, kowa, kowa fatansa a rayuwarsa a ce ya ci gaba yadda rayuwar da ya yi a baya ba ita yake yi ba yanzu. Ta fannin ci gaba, ta fannin kuɗi, ta fannin rayuwa, mata da kuma, duk abin da ya kamata ce an samu. Ba kawai 'yan iska wanda za su zo duk su lalata ma rayuwa ba, basu amfana ma komai. Kaima baka amfana musu komai. Kai wannan abotan ma a doka ma haramun ce. Domin duk abotar da ba za a faɗi Allah ba, baza a faɗi Annabi ba. Sannan kuma kai ma baka taya wani faɗa ba. Baka da lada. Yauwa. Wannan kenan. Sannan na biyu, dalilin da ya sa nake so na ci gaba ni a rayuwa saboda 'yan uwana. Magana ta domin Allah mun taso a gidan da ba na masu tattalin arziƙi na wani abun arziƙi a zo a gani ba. Wannan ya sa nake zage damtse in dage domin ni in zame musu wannan bangon sukarin inda kowa zai zo ya dangwala ya sha ba. Za a dinga dubawa kenan. Kowa ya zo in ka zo gidana bai wuce ka shiga drawer ka ɗauka ba. Akwai wajen da dole in saka boundary inda ba ka isa ka wuce ba. Akwai wajen kuma da dole in ƙyale saboda 'yan uwa da abokan arziƙi. Ka ce maybe nayi waya ko kuma nayi gida ko kuma ace na ci gaba na watsar da jama'a. Wannan duk bai kamata ba, yauwa.

Tambaya ta gaba, reasoning. Tambaya ta gaba take cewa, yaya kake magana da abokanan ciniki? Eh na ga saƙon, no worry. To, yadda nake, yadda nake magana da mutane, eh abokananciniki shine cikin sauƙi, cikin mutuntawa, girmamawa da fahimtar juna. Kaman lamari na irin wannan lamari shine abu mai kyau. Ba yadda za a yi ka zo kana ganin mutuncin jama'a ba tare da su suna ganin naka ba. Waƴannan abu bu wa girmama ɗan adam, ka yi welcoming ɗin shi, ka yi ainishin zama tare da shi cikin kamala da karamci yana sa mutum ya ji daɗin dawowa gare ka. Shine kaman yadda turawa suna cewa sutalicy, yauwa. Dole ka ce ka yi welcoming ɗin shi da kyau, ka tarbe shi da kyau, ka mai mu'amala mai kyau in kana so gobe ya dawo wajen ka ciniki. Wannan shine abin da na ɗauki ni abokin ciniki. Kuma haka na fuskanci yana yi, kuma hakan yana kawo nasara cikin kasuwanci na da dama. Wanda idan ba haka ba za a iya samun matsala. Dan mutane da dama ba ka samu sun zo abin da kake yi ba yauwa. Magana ta gaba shine, wani lokacin ha ruwa nake basu bayan na basu wajen zama. Wani ma kuma lemo zan siya mai. Ya danganta da girman shi ee customan ne, ka gane wann- wannan yasa nake hankali cikin kwanciyar hankali. Kuma muna tare da su cikin natsuwa yauwa. Saboda haka ina so kostomana gobe ya dawo. Saboda haka ina ma yin ƙoƙari na wajen kyautata mai yadda ya kamata.

Wane lokaci na rana ka fi so? Idan na fuskanci tambayar ana so a ce wane lokaci a rana ka fi so ko a wuni. Shine "in a day" ko? E, lokacin da na fi so a rana shine lokacin safiya da kuma yammaci. Tsakar rana Allah ya gani bana jin daɗinsa. Bana sonsa ba kuma don wani ciwo ko tashin hankali ba, sai dan abu ne da yake taɓa ni. Saboda rana dole ta zata wahalar da kai idan kana aiki. Musamman in kana azumi, wanda shine abin da yake thankaro mu. Za ka ga kana ta haki, kana ta haki, kana ta haki. Ka ga ire-iren wannan zai sa mutum duka ya shiga wani yanayi ya galabaita saboda rana. Amma da yamma ko kuma da safiya, za ka ga kana aiki, aiki mai nauyi ko jimin ka ki za ka ga kana ɗan gumi ne na exercise da sauransu. Amma lafiya lafiya, ba ka ciwo, ba ka tashin hankali, ko ruwa kana sha ne kawai don jikinka yana buƙata ba wai don ka galabaita ba. Amma idan akwai rana, akwai aiki. Za ka ga kana ta bala'in wahala, jikin ka na gaya ma kana dakuwa ɗauna. Ma'ana, yanayin safiya da yanayin yammaci shine yanayi ma na masoya. Yanayi da ko soyayya ce za ta yi daɗi ko magana kake za ka ga kana cikin nitsuwa. Ba habaici ba, ba a galabaice ba. An nitse domin ko dai ka tashi daga bacci ko kana shirin shiga yanayin bacci, ranar ta wuce. I'm telling you. Zaka ga ka haddune cikin nitsuwa ko mai kana yin sa an nitse. Kai, ni fa yanayi na yammaci. Musamman idan a ce akwai haɗari ya ɗan gabato ɗinnan, rana na shirin faɗuwa. Garin nan ya ɗanyi baƙi bakin nan to ni wannan yanayi an cinye ni.

Tambaya ta gaba ake tambayata cewa shin kana ɗaukar hotuna? Kana son ɗaukar hotuna? Ina ɗaukar hotuna idan ya kasance abu mai mahimmanci ne. Misali, na fita da masoyiyata wajen wani shaƙatawa ko kuma mun, mun dai je wani, wani wurin hutawa. Dole zan ƙoƙari to capture the moment. Ina so in ce ina ɗauki yanayi. Alhamdulillah. Ina so in ce ina ɗauki yanayin saboda mu dan samu hotunan su ɗan fito a ajiye tarihi. Wanda ko a wayarta, ko a tawa, alal a hakku dai ace in ɗau hoton. Domin wata rana in muna ɗaukan hoton mu dinga tuna kai mun je waje kaza fa, la mun je waje kaza, mun yi kaza. No mun yi kaza, abubuwa kaza da kaza sun faru. Ire-iren wannan abin shi ya sa ake ɗaukan hoto. Sannan na biyu idan a aiki ne. Dole in ɗau hoto saboda muna tura saƙonni ne a Whatsapp cewa abinda yake gudana. Kusan muna running kamfanin gaba ɗaya a WhatsApp. Ka ga ban isa in zauna a zaune ba tare da na tura saƙo na hoto ba. Domin wani ba zai gane me kake cewa ba in bai ga hotowa. Duk da dai matsayin ka na injiniya ko rubutu na ya dace ka fahimta amma da dama oganin na mu sai an haɗa da hoto. Hakan yana sawa wani lokacin ji kamar ko ba su san abin da suke ba ne oho. Amma wani lokacin ina gane amfanin hankalnsaboda kowa ya gane me ake fuskanta. Saboda kowa nashi ilimin daban. Wannan kuma yana da nashi mahimmancin shi ma ta wani fannin. Sannan kuma na huɗu idan kai ne ka buƙaci ni in ɗauke ka. Amma in dai ba haka ba ni yanzu zan iya jimawa sai in wata ban ɗauki hoto ba. Zan iya fin wata ma ni ban ɗau hoton ba. Amma in dai an samu yanayi na zamantakewa wani moment da nake buƙata in ɗauka, zaka ga na fito da wayata na ɗauka. In haɗa kan jama'a a wasa ai raha in ɗauka.

Mai tambaya ya ce, "Shin ka na yin kiran bidiyo da turanci?" Video call kenan. Eh ina yi don ko minti goma ban ba, na danna wayata, na kira budurwata kiran bidiyo ba kuma komai yake sani in yi haka ba. Idan muna magana gani da gani, mu kan sami abubuwan da za mu tattauna mu ɗan yi doguwar hira. Amma in daddanna waya za muyi ina typing, sai mu jima ba mu faɗi wani abin arziki ba a game da rayuwanmu ko game da juna. Amma insha Allahu in dai zamuyi chatin aa magana akan bidiyo, zaka ga na hango wani abu ko itama ta hango wani abu da za tai magana akai wanda hakan zai sa mu ɗan jima muna tattaunawa. Wanda ina jin daɗin haka fiye da abubuwan da za a dinga tattaunawa akan wancan. Ka yi murmushi ko murmushi ka yi ɗan uwanka zai gani. Ka nishaɗantu da abin da yake faɗa. Wannan kenan. Sannan kuma a wajen aiki ko kuma wani darasi haka, mu kan join, mu, mu, mu ma mu hau kan layi ayi kira da mu. Mu jone abun kenan tafannin video call, eh shine kiran bidiyo domin samun, eh bayanai kamar yadda ya kamata. Shi ma kuma wani abu yana rayuwa da ake amfani da shi wajen ganin cewa ka isar da sakonninka. Wanda ko irin darasi na aiki zaka yi amfani da shi. Ka irin sharin na skirin, shi ma wannan ya gani. Dole dai duk abin da ake buƙata sai an gani za ka iya amfani da kiran bidiyo ka yi shi hankalin ka kwance. Ba ni dogon ku je mu je, eh irin abun nan da yara suke amfani da shi. To, za ka iya amfani da shi kai ma.